Mafi yawanci lokuta ina buɗe tagar ɗaki domin saboda inji iskan waje. Da yake wani lokacin ana yin zafi, dole zan buƙaci iska, natural iska.